Me ka ke yi don ƙara aiki? Akwai abubuwa da yawa wanda ni ke yi don ƙaruwa ta wurin aiki. Nakan nema sana'oi da yawa wanda za su iya ba ni cin gaba kuma, kuma ƙara min aiki. Nakan nema ƙaruwa taurin ilimi. Nakan yi karatu a yanar gizo domin in samu cin gaba a in ta bangare wanda na san cewa zan nema ƙaruwa.

Kana raba abinci ga mutane? Eh, mukan raba abinci da mutane. Musamman lokacin da muna da buki, mukan raba abinci ma mutane. Munayin wannan domin mu nuna kaunarmu ga makwabtan mu. Makwabtanmu kuma sukan ji daɗi. Idan suma sunada buki, sukan raba abincinsu mana. Haka mukeyi ga makwabtanmu.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayar na kowani lokaci. Ina cajin wayar na kowane rana. Ba, ba ranar da zai wuce wanda ba zan yi cajin waya na ba. Idan bai yi caji ba, watakila babu wuta ne, in ba haka ba? Don ni mai amfani ne da waya sosai. Kuma ya kamata wayar na yana nan a caje. Don haka na kan yi caji kowane lokaci, kowane rana.

Nawa matashi kake amfani da su? Nakan yi amfani da gig goma sha uku a sati wato a turanci akan ce 13 gig kenan. Matashin da nake yi amfani da shi kenan a sati. To a rana nakan raba shi, zan ce nakan yi amfani da ɗaya da rabi a rana wato gig wanda nake yi amfani da shi kenan wato 1.5 gig a turance abin da nake yin amfani da shi kenan a rana.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, nakan ajiye kwafin bayana na domin za su yi min amfani a nan gaba. Dalilin da nake ajiye su shine kar in manta da wasu abubuwa wanda suna da mahimmanci gare ni. Domin idan na so su a nan gaba, nakan same su. Don haka nakan back up a wayar na domin kar in manta da su. Dalilin ke nan nake ajiye kwafin bayanan na.

Wani launi idanu ku suke? Launi idanu na shine kalan ruwan ƙasa wato a turence akan ce brown. To launi na kenan.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? A ganina abin da ke mahimmanci sosai a kasuwanci shine abokanen ciniki. Idan abokanen ciniki sun samu abin da suke so an kuma ɗoka kasu to kasuwanci zai tafi daidai.